Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda idan ina sabunta shi yana sa kome yana zama mini da sauƙi. Sannan kuma yana sa min bana iya shan wahala wajen neman applications da na ajiye a ciki. Sannan kuma yana taimaka wajen amfani da sauri. Domin in ba a sabunta shi dinnan, yana sa na'urar kwamfutan din yana samun matsala, ba zai yi amfani yadda ya kamata yayi amfani ba. Shi ya sa kome yane, bana mantawa da sabunta shi. Saboda haka ina yawan sabunta shi.

Ni gaskiya ina son 'ya'yan itace sosai. Ba ni da takamaimai 'ya'yan itace da nake so. Domin wani lokaci ina son mangwaro, wani lokaci kuma ina son guava. Sannan mafi yawa idan damina yayi nisa sosai, na fi son in din gashan cashew. Saboda haka wani lokaci ba ni da, ba ni da zaɓi. Don kowanne ina sha amma abin da na fi mafi yawan sha shine cashew. Domin cashew kan tun ina ɗan kankani ma a gida and riga an saba min kuma a gidan mu akwai itacen sa. Saboda haka ni naso cin 'ya'yan itacen cashew ne.

Ni wani lokaci ina ƙidaya da kaya ki su biyar ne a rana daya, wani lokaci kuma ina yi su goma. Saboda haka ni bane da takamaime lokacin da zan ce wai gashi na, ina ƙidaya da kaya. Wani lokaci na kanyi sosai, wani lokaci bana yi sosai, shi ya sa bana iya ƙirgawa. Amma dai na san cewa ƙidar da kaya yake yana da kyau. Sannan kuma abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata sai da adam yana yi makaya aikinsa ko makaya aikinsa.

Ba na riƙewa aljihubsaboda na san cewa, a shekara na ɗinnan bai kamata inayin hakan ba. Saboda matasa ne ya kamata su dinga yin abubuwa kamar haka. Shiya sa ni bana yi, amma dai daɗi na san na yi dai lokacin da ɗan ƙanƙani. San na kuma lokacin ne ina ƙoƙarin zuwa makarantar boko. Na san na yi wa'yancan abubuwa, amma a wurin mu muna ɗaukan shi yarin taka ne mutum in yasa rigar cikin aljihunsa. Amma dai duk da haka dai bai zai hana yin abun da ya kamata ayi ba.

Kofofin wasu labarai da nake amfani da su ina amfani da rediyo, sannan kuma ina amfani da TV saboda su ne inda suka fi mini sauƙi na ji labarai. Amma dawani lokacin ina amfani da na'urar waya na in shiga ko YouTube ko Facebook na je na duba. Amma abin da saba na cika son dawo da Facebook ko YouTube ne saboda wayen su su labaransu ne mafi yawa, karya suke yi, babu gaskiya ciki. Sha sa na fi so na kalla a TV ko kuma na ji a rediyo saboda su ne wayanda kowa ya yarda da su kuma kowa ya san cewa eh ga ofishinsu.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa shine komai da lokacinsa. Daman lokacin aiki in ya zo bana taɓa yadda a ɗauke min hankalina daga wurin aiki na saboda na san cewa wurin aikina ne ke samun abincinci, a wurin aikina ne ke samun abun sha in sha, sannan taimaki kai na in biya buƙatun na in biya buƙatun iyayena. Sa'an nan kuma rayuwa kuma shi kalan abun da dai ba a sa shi a lissafi lokacin aiki. Ana yin rayuwa bayan an tashi diga yin aiki ne. Da an tashi gurin aiki, na kan iya inje wurin aboka nai na a bakin junction mu yi hira da su, mu yi dariya, imma akoi sunuka mu buga sunuka ku mu buga game na PS. So shine abubuwan da ake yi nan yi na rayuwa saboda ba daidaita hutu da aiki da kuma rayuwa.

Ina ajiye takardun aikina a cikin wardrobe ne, sannan wardrobe ɗin kuma ni kaɗai ne nake da makullin sa saboda akwai takardu masu amfani wanda bai kamata in bari ana wasa da shi ko kuma ana iya taɓa shi ba ko ana ganin shi a cikin sauƙi ba. Ya kamata in tabbatar da suna cikin saro, shi ya sa na ke sa su cikin loka na sada kwaɗo. Shi ne yadda na ke ajiye takardun aikina cikin tsaro da muhimmanci.

A'a ni na fi so da yamma. A lokacin da yamma za ka samu wuri yayi sanyi, babu zafi, babu kuma zafin rana. Sannan kuma a lokacin zan za ka iya samun hankalin mutane, ka yi hira da su, ku yi ta shaɗi. Sannan kuma in ku gansu shawarwari za a iya tattaunawa ko kuma in akwai abun arziki duka za a iya fahimtar da juna saboda kowa ya samu, yana yi samu abun taimakon kansa.

Da safe idan na tashi daga bacci, abun da na fi yi shi ne na je na goge hakorina, bayan na goge hakorina na sai na je na yi gaisuwa sakani na da iyalaina na bayan mun gama gaisuwa- sai na je kicin, inna je kicin na je na nimi abin da zan ci na gama haɗa abincin da zan ci- sai in zo gaban daki in zauna in ci abinci na sannan kuma inna gama sai in yi shiri in tafi wurin aiki. Wani lokaci ina zuwa aiki da wuri wani lokaci kuma in ban ci abinci ba yana sa ni in je latti.

Eh ina son sanya hula amma kuma ni kalan hulan da nake sawa shine hulan kaftan ne nake son sanya wa saboda idan na saka kaftan na sanya hula yana sa ni ina looking matured saboda haka ba a yi min ganin raini sannan kuma yana bani daraja a gaban mutane shiyasa ina son saka hula saboda yana raki mutum a ce yana sanya hula. Mafi yawa in dai ya samu ya sa babban kaya ko gari ko jallabiya.

Tsaka ni na da shugaban aiki gaskiya akwai dangantaka mai kyau saboda saka na da shi in ya koyi wani matsala ana iya fito a fili na gaya mishi na nemi shawarar shi sai ya gaya min ya yada ya kamata. Sannan kuma zai bani shawara ba lallai sai shawara game da aikin da na zo yi ne yake bani shawara ba. Yana bani shawara ne adaidai inda ya kamata. Ko da abun da ya shafi rayuwa ne yana bani shawara akai saboda gaskiya dangantakar mu da shugaban wajen aikin mu kan gaskiya yana da ƙarfi. Sannan kuma dukkan mu muna da fahimta saboda mu san cewa mun zo koyi abu ne ya kamata mu zama masu fahimta komi ya yanayi ba abun da kuma zai fi ƙarfi.

Eh ina sanya safa kullum saboda ni ban iya jin daɗi in sa takalmi a ƙafa na ba tare da na sanya masa safa ba. Saboda kalan weather da yanzu muke yana buƙatar safa yana buƙatar face mask saboda ƙura da kuma ɗatti. Sannan kuma in misali ka saya takalmi da bai yi sizing ɗin ka ba, in ka sami shi safa zai ɗan sa ƙafan kai ɗan kama a kan takalmin ne. So shi ya sa ni ina son sanya safa kullum kuma misali a cikin lokacin sanyi, in sanyi ya yi yawa yana illa ta mutum so mutane sun riƙe kiyaye wa.

Eh ina yi lokacin bacci saboda yana da kyau zan tuttuna abubuwan da na yi baya da kuma wanda na yi su da safe. So yana da kyau a ce mutum yana da kwakwalwar lharsashi saboda haka ni ba sai lallai ko zan yi bacci ba ma na ke harsashi. Lokacin kuma ba bacci zan yi ba ma ina yi saboda na san cewa yana da kyau ajikin ɗan adam in ya zo bacci ko kuma in ya tashi bacci ya yi harsashi.

Eh ina son cin abincin titi. Dalilin da yasa nake son cin abincin titi shine yana da daɗin ci sannan kuma bai da tsada. Idan na siye shi, ana cika mini plate in ci abinci. To shi ya sa ni na fi son in ga cin abincin kan titi idan na fita wurin aiki. Lokaci kuma ban fita wurin aiki ba kuma ba na son cin abincin titi, na fi son cin abincin da na dafa gidan mu.

Eh ina iya ko ƙarin ga na bada barkwanci saboda ba kowane lokaci bane da man za ka nuna kai ka na son kai aka mata kai kanka amma ya kamata wani lokaci ka makanuna cewa eh za ka iya barkwancin nan saboda kai ma ka san cewa watara na za ka iyagani mitai mako tawancan gefe sai sa yana da kyau haka ɗin.

Ina ƙoƙari daidai zuwa aiki. Wani lokaci na kan zo lokaci daidai, wani lokaci kuma na kan zo lokaci ya ɗan ƙure kaɗan. Dalilin da ya sa wani lokaci ina zuwa aiki in ya ƙure in samu aiki ba zan zo aiki da wuri ba shi ne, ina tsaya a gida ina dafa abinci da zan ci kafin in zo wurin aiki saboda ina dafa abinci saboda inyi aikin gida kafin na.

Burodi da na fi so shi ne akwai wani biredi da ake kira Jimeta Modern Bread. Wancan biredin can shi ne na ke son ci da safe, na kan je na siya da madara na da komai na don shirin abincin karyawa da safe. Saboda shi ne mafi yawa abinci na da nake karyawa da shi da safe. Shi ya sa na ke son burodi sosai. Shi ne kadai abincin da ana yin sa da fulawa. Na iya ƙoƙarin ci sosai.

Ni bani da adadin takalma da nake so a ma ni. Na fi son takalmin sport wanda bashi da nauyi a ƙafan mutum saboda su za ka kai kai gudu, za ka kai kai tafiya sannan kuma za ka kai ka sa kai tafiya da shi cikin anguwa. Sannan kuma ni takalmin da na fi kauna su shine kompani Nike. Kompani Nike sun yi takalma masu kama ido, masu kwaliti sannan kuma masu kyau ganin.

Ba ni da lokacin musamman da nake cin abincin dare. Kawai bisa ga lokacin da ina dawo wurin aiki ne. Wani lokaci na kan dawo samu da wuri ƙarfe takwas a riga an gama abincin dare. Wani lokaci kuma zan ji dawo ƙarfe bakwai sa mu a riga da an gama. Saboda haka ba san yaushe ne mafi yawa nake cin abincin dare ba ma dai ba san ƙarfe nawa ba, amma na san dai ina cin abinci kowane lokaci.

Eh, ina da sa hannu a saƙonnin mu da muke tura da kuma wanda muke ajiye wa musamman saboda mu yi amfani da su mu ɗau gera a kamfanin mu domin gaskiya yana da kyau. Mutum ya dinga koyon kuskuren sa sai kuma ya iya kokari yadda zai iya gyara kuskuren sa. Saboda haka in nazo sa hannu, sai na yi bincike da kyau tukunna nake sanya hannu a kan takardu.

Ni tufafanda na fiso na fiso shine wanda yake nan a auduga shi gwada lile da sa ni ke son so shine idan an zo damina zan yi tafiya da shi sosai a jikina kuma bazan yi jizufa ko zafi ba amma kuma na siliki nnan kuma shi in zafi yazo mutum zai sha iska amma kuma in damina yazo kuma mutum ya sake sha wahala shi ya sa ni na fi so na amfani da kaya mai auduga saboda su suna da kwaliti kuma zan jima.

Inda ne ke jagora mutane baɗi wa hala farko de ina shigowa da gaisuwa ne bayan na gaishe kowa na ji ya lafiyan kowa sai ne ke sai na tambaya kowa na nan a shirye, in kowa na nan ashirye sai zamu yi magana.

Yanda nake magance damuwa wajen aiki shine idan an samu matsala nakan kira wayanda su ne dalilin da yasa aka samu matsalar sai na ji daga wurinsu dukkan su. Don na ji daga wurinsu sai in ba su hakuri in gaya musu bai kama ta suyi hakga ba amma de ni ma zan iya ƙoƙari na kaiya.

Ina motsa jiki kullum saboda likita na maye ce mai akanci yana da kyau in dinga motsa jikina kullum saboda zai taimake ni in kula da lafiyar jikina. So wani lokacin zan tashi zan je wurin aiki ina taka da ƙafa ne bana hawa mashin. Ina son taka da ƙafa saboda in miƙe jikina sannan kuma in motsa jikina. Sannan wani lokaci kuma ina yin tashi in je filin ball ne, inje na don buga ball domin ina da baiwan buga ball. Shi yasa wani lokacin na amfani da ball in motsa jiki.

Abubuwan da nake yi lokacin da babu wutan lantarki suna da yawa, wanda ma in na ce zan lissafta muku. Za mu ɗauki lokaci a nan muna kan lissafi amma ni na fi so lokacin da in babu wutan lantarki in samu takaddai ina karanta labarin da nake gani a yanar gizo ko kuma in dan samu in mike kafa inyi dogon tafiya. Yan da nake yi kenan.

A muɗanan blue ne launin kuɗin, saboda haka ne nima na yi girma naka da haka ne suke amfani da shi. Sa'an nan ni kuma ba zan yi ince za a canza shi ba saboda ni ba ni da ego, sannan kuma ni ba gwamnati ba ne shi ya sa.

Eh ina son yin ciniki sosai a kasuwa. Dalilin da ya sa nake son ciniki shine saboda a rage min sauƙi in son na samu, riba nema misali in na je na saya abun da na san cewa zan iya saida shi kwana ɗaya biyu, so shi ya sa ni ina yawan yin ciniki saboda in banyi ciniki ba, yanuna ba zan samu riba ba.

Ina amfani da kaya aiki da dama saboda akwai burosh, akwai saw, akwai roller, akwai guduma amma wannan nafi amfani da su kullum shine wuƙa da kuma guduma saboda ni kafinta sama ne inna aikin kafinta saboda aka zarto da gudumar nan dole ne.

Anguwan mu baban anguwane wanda nka zuwa anguwanmu akwai kamfanoni, akwai makarantu, akwai wajen sujada sannan kuma akwai kogi. Yara sukan zo kogin in su zo su yi wasa, su yi wanka sannan a kogin ne manya masu na zuwa su wanke kayansu su yi wanki, yi su tafi Anguwan mu a gaskiya babban anguwane lokacin damuna idan yazo, anguwanmu cika saboda kuma yana da fili da kasa mai kyau na yin noma. Shi yasa mutane suna son zama a anguwanmu sannan kuma anguwar tamu be karbe ni ba amma dai ina tunanin bayin gari.

Eh ina kunna Bluetooth kullum saboda akwai app da nake amfani da shi nake samun kuɗi, wanda suka sa ni idan ba tare da na buɗe Bluetooth ba ba zan iya karbi data ko information da suke buƙata ɗin nan ba. Shi yasa na yawan son kunna Bluetooth ɗin kullum kullum ko saboda wancan task din dan in ke tare shi.

Eh ina bin ka'idodin aiki sosai. Dalilin da ya sa nake bin ka'idodin aiki saboda ina san kome yayi miyan da ya kamata saboda ni ma na ji daɗi. Shi ya sa ina bin ka'idojin aiki. Idan mutum bai bi ka'idojin aiki ba, aikin shi ba zai taɓa yin nasara ba, ba zai taɓa samun tawashi ba. Amma kuma indai kuma mutum yana bin ka'idojin aiki zai kiyaye masa abubuwai da dama saboda rashin bin ka'idoji ne wayan su suke jin ciwo a wajen aiki, wayan su kuma suna samun matsala a wajen aiki.

Ba na cika son yin aiki bayan lokaci ya riga ya ƙure ko kuma bayan na tashi daga aiki saboda lokacin ɗin ne nake amfani da shi na huta ga jiyan ayyukan da na yi a yini ɗin sannan kuma idan na samu aikin da ya zama na emergency ne tukuna nakan iya daurewa nazo nayi.

Ina amfani da mai daban daban wanda sun kai guda huɗu amma a cikinsu gaba ɗaya guda ɗaya na fi son amfani da shi. Saboda haka ni bazan iya ce ina da takamaiman mai guda ɗaya wanda nake shafawa ba. Amma ni duk mai da na kalla shi nake shafawa haka nake yi.

Ina iya dafa abinci sosai saboda ni a gidan da na zata so mazaje ne gabaki ɗaya 'ƴar autan mu ne na mace. Saboda haka lokacin da ba ta iya dafa abinci ba ko girki mune mukazo mu kasa tire-tire, zamu ɗan jera alayyahu, ɗan jera, ɗan sa masu man gyaɗa, a ɗan sa masu gyaɗa huh.

Ni ke koyan fasaha sabo shine nakan nasu sosai. Bana da lokaci ko kuma abokanai su ɗauke mun hankali na gabaki ɗaya, saboda ina son koya abin da ya kamata da kuma abin da zai taimaki kaina. Shi yasa ni in na tashi za a koya. Na fi son a karanta min, in yaso diga baya sai a yi mini na kalla ido na ya fi koyar da ni da wuri sabon fasaha.

Yanda muke haduwa da abokan ciniki shine wani lokaci muna haduwa da su a yanar gizo saboda suna bi na Facebook sannan suna follow dina na a TikTok. Wasu kuma suna shiga ta website dina ne, suna je Googling sun search yin sai an nuna musu website ta. So yana da ke haduwa da su yake na gudanar da aiki.

Ba na da lokacin hutuwa wurin aiki amma dai in na samu gajiya a jikina ya yi yawa mafi waɗannan ƙarfe 11:00 na yamma, daga baya ƙarfe 12:00. Irin lokacin can na samu lokacin rubuta sosai domin na yi amfani da irin wancan lokacin manciyanci.

Ayy ni inaa son fanka ya dinga gudu sosai kan gaskiya saboda yana iya maganin yakori soro domin soro baya son iska da ife garkinta. Sannan wul lokacin kuma nafi so na sa asalin, ah gudu fankan ɗin a guda biyu saboda bazai sani mura ba bazai sani tari ba. Amma idan muka sa shi a na karshe nan kuma sai kowa yayi mura domin gudun fankan ɗin yayi yawa. Kukuma bai kamata a kama.

A'a idanun mu gaskiya suna da launi mai kyau. Wa'yan su mu suna da farare da bakaken launi na idonsu. Sannan kuma wa'iyan su mu fari ne da jajayen launi ne a idonsu. Saboda haka ni ina son koma wane kalan launi ne na ido.

Gaskiya ba san asalin adadin takalman da na ke da su ba yanzu aka amma nasan ina da takalma suna da ɗan yawa kam gaskiya. Sannan kuma wai in sun su ina amfani da su ne in zan je wuri wanda nasan idanun mutane suna wurin sosai nakan yi iya ƙoƙari na, na sa takalma masu kyau na fita da shi.

Eh ina son shuka tsire-tsire a gida saboda a tsire-tsire a gida shi kalan abu ne wanda yake taimakan gida daga zafi. In akwai tsire-tsire a cikin gida yana sa gida na samu inuwa da kuma sanyi. So yana da kyau gaskiya ace wai muna tsire-tsire a gari saboda zai taimake mu a gama kuma yau da gobe ne.

Gaskiya muna inganta aikin mu da kyau inda yake kamata saboda- aikin mu karan kanshi muna da inda musamman a cikin shagon mu da muke shiga mu je muyi- asalin aiki, mu yi maganganu, mu yi shawarwari, a siya kayan aiki, sai ayi aiki.

Labulen mu na da kala kalan launin. Kaman ni nawa, kalan toka ne launin labulena. Sannan kuma, inka zo living room dinmu haka samu shi ma launinsa brown ne. Haka kowa da kalan launin dayafi so, a kan labulen gidanmu.

Ina fi son zama saboda zama ya fi ka min kwanciyan hankali. Amma kuma in ina siye, ina jin kafafuna suna gajiya sannan kuma ina jin a takure nake. Shi ya sa ni na fi son in zauna kawai don sayuwan nan zai gajiyar da mutum. To komi yaya dai, in nana yi abu ka yi kokari ka saya.

Wurin aikin mu wuri ne mai kyau, wanda kuma mutum zai so in yaje yazau na a wuri yayi hira saboda akoi fanka akoi AC, sannan kuma akoi waƙoƙi nan suna playing. Nemi wojen aikin da zaka iya aiki tare da waƙa na playing, bazai hana ka aiki ba. So wurin muɗin muna yi ana nishaɗi, ana dariya, ana saukanan juna, sannan kuma ana rikici a sassanta, ana cigaba da tafiya haka kuma muke fama gurin aikinmu.